Ƙarshen mako, yawanci duk ƙarshen mako abin da nike yawan yi shine ina yin wanki, a ina wanke takalma da kuma sauran abubuwa. So ƙarshen mako ya zama kamar ranar yin wasu abubuwa ne wa inda a sauran ranakun ba zan iya yin su ba.

Ina amfani da tsintsiya kala biyu, ko tsintsiyar laushi ko tsintsiyar kwakwa. Ita tsintsiya kwakwa ina amfani da ita wurin share wuri mai tauri, ita kuma tsintsiyar laushi ina amfani da ta wurin share wuri mai laushi kamar tiles.

Ina son kallon faɗuwar rana sosai. Saboda faɗuwar rana a wurinmu abu ne mai muhimmanci ba kamar a lokacin azumi. Shine lokacin da muke yin buɗe baki.

Na fi son kiɗa irin namu na gargajiya kamar irin na kalangu haka ko kuma kiɗa na Mandiri. So na fi son su gaskiya.

Tsafta a nan ƙasar Hausa abu ce mai kyau. To ina yawan share wuri idan na ga ya yi datti kamar da safe da rana da daddare. To kunga sau uku kenan.

Eh ina amfani da gidan sauro sosai saboda gidan sauro, ah yana kare mutum daga cizon sauro. Ba kamar mu nan a arewacin Najeriya mun kasance muna da sauro sosai.

Ina jin tsoron abubuwa da dama amma abinda nafi jin tsoro shi ne mutum wanda yake munafuki ko kuma mutum wanda yake mugu. To ina jin tsoronsa sosai saboda kana tare dashi zai iya gwada maka yana ƙonarka amma kuma zai iya cutar da kai.

Gaskiya na fi son tufafin auduga, saboda mu a nan arewacin Najeriya muna da zafi sosai to tufafin auduga zai taimakawa mutum wurin rage zafi. Amma siliki yana da zafi sosai, saboda haka mutum zai iya shan wahala.

Eh ina son buɗe taga amma kuma idan ana zafi saboda iska ya shigo saboda yawan zafi abu ne mai cutarwa sosai to idan ana zafi ina son buɗe taga sosai.

Ina shan ruwa mai sanyi amma ba sosai ba saboda irin faɗan da likitoci ke yi a kan shan wa'inan ruwa masu sanyi. Amma kuma idan zafi ya yi yawa ina shan ruwa masu sanyi.

Ina tafiya kasuwanci ƙwarai da gaske, saboda mu anan wurin kasuwanci abu ne mai mahimmanci. A kasuwanci kala kala, gama irin kasuwancin kaya, dabbobi da sauransu. To duk muna zuwa wannan kasuwancin.

Gaskiya ni ban cika yawan yin wasa a waje ba. Eh, sai dai akwai wasa wanda ake yi, wanda ake yi wanda hira dai ai dariya da abokai da yan uwa da abokan arziki a waje. Amma dai wasa yawanci a waje ban cika yi ba.

Eh ina zama kan gwiwa amma sau da dama idan aikin da nake yi ya shafi tsugunni ko kuma idan ina sallah. Toh, wannan shine dai inda za a ganni ina zama kan gwiwowi na.

Ina iya jefa dutse nesa saboda hali na ne muna yawan yin gasa ma ta jefa duwatsu da ni da abokaina wani bin kusa da tafki wani bin kuma a fili so shi yasa wannan abun ya koya min yadda ake dutse, dutse nesa saboda abun da ake yi wa dabobi sabo yana sa ka iya abu ƙwarai da gaske.

Kallon wata da daddare ni a wuri na ɗaya yake ciki abu mafi kyau, amma ba ma wata kaɗai ba ni na kasance, amma ina kallon taurari da kuma watan shikan shi da daddare saboda abu ne gaskiya mai matuƙar ban sha'awa.

Sau da yawa ina son ba da kyautar abin da nake so. Ina son ba da kyautar agogo saboda ina so a ba ni kyautar agogo. Ina son ba da kyautar abinci ga mabukata waɗanda ba su so.